Eh muna amfani da ruwan rijiya sosai sai ai mu ba mu da ma ruwan fanfo, da ruwan rijiya muke amfani gaba ɗaya. Rijiyar da ake kira da bohol tuƙa-tuƙa kenan, shi muke amfani da shi don da inji ya tuba saboda ba mu da ruwa abin nan ruwan fanfo. To idan ma wannan ba ka wuta ba, tun da muna da matsalar wuta a ƙasan mu, to na kan yi ƙoƙari na samu riga na dinga ja a normal rijiya, wato warm ke randa tuwo.